Ina son zama kusa da taga, musamman a waɗansu lokuta-lokuta na musamman. A irin lokutan zafi, zama a taga yakan ɗai bai min kyau ba.

A cikin sa'o'i, na kan kalli wayana a mafi yawan lokuta, na kan yi sama da sa'a talatin ina riƙe da wayana kuma ina kallonsa.

Nakan riƙe lema a lokutan ruwa domin kare kaina daga jika. Zubar ruwa jikin mutum yakan kawo masa jinya. Saboda haka nakan yi amfani da lema don kare kaina.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo. A ƙasar mu Nijeriya, muna amfani da Moniepoint, muna amfani da Opay. Dukansu suna da tsarin ajiya a yanar gizo. Nakan yi amfani dasu.

Ita intanet a yanzu kamar rayuwa ce gare mu. Tsawon lokaci matukan ina da caji to ina kan intanet, a tsawon lokaci. A wuni nakan yi amfani da intanet na tsawon wata a na, na, na tsawon sa'o'i guda sa'o'i sama da sa'a biyar, sama da awa biyar.

Nasarar da muka samu a kan ayyukanmu, bai wuce nasarar da muke gani tattare da mu ba. Mu karan kanmu, ci gaban wuri da kuma kula da abokanin hulɗa.

Nakan magance matsalolin aiki cikin hikima da kuma gwargwadon yanayin yadda matsalar take. Idan matsala ta taso, mukan warware shi gwargwadon yadda aikin mu ya ba mu dama.

Ina kwana a gado ba a ƙasa ba. Mu kam kwana a kan gadoni, ba ma kwana a ƙasa.

Dangantakata da abokanan aiki na lafiya lumai. Babu abin da yake shiga tsakaninmu sai alheri. Akwai fahimta kyakkyawa tsakaninmu da juna.

Ba ma bikin ranar haihuwa, daman mu mu'ayan Izala ne. Ba ma yi. Mu'ayan Izala ne ba ma bikin ranar haihuwa.

Ina son ɗaukan hotuna sosai sosai, tsayuwan ne yake bani wahala. Amma ina son na ga na tsaya an cancaɗa mini hoto yadda ya kamata.

Teburinmu a wurin aiki yana nan yanayin samfurin sauran teburin, bayi da girma sosai bai kuma ƙasa sosai sosai ba.

Ina zama a kan gwiwa na musamman a lokutan da na ji gajiya. Nakan yi haka dan sauƙaƙe wa kaina wasu lokuta. Ba dan haka cewa hakan shine yanayin zama na ba. A'a, nakan zauna a kan gwiwa na ne idan na ga halin haka.

Nidan kasuwa ne, yana kuma zuwa kasuwa a kowace rana. Tun daga ranan Monday har zuwa ranan Lahadi, ina zuwa kasuwa ban da ranan fashi.

Ina cajin wayata a duk lokacin da na samu wuta, na kuma samu damar da nayi caji din ko wanne lokaci. Amma galibi na fi cajin wayata da daddare in wayi gari da caji.

Eh ina kwana a cikin ɗaki. Nakan kwana ne galibi a cikin ɗaki, sai dai idan akwai zafi. Yayin da zafi yayi yawa to sai mu kwana a waje.

Ina hawa keke sosai sosai kuwa, domin na iya tuƙa keke yadda ya kamata. Nakan hau keke na tafi zuwa waƴansu wurare da ba sa da ni sa sosai.

Eh nakan yi waƙa a cikin zuciya na. Na kan shirya waƙe wayansu lokuta domin sukan taimaka wajen magance waɗansu damuwa galibi.

Nakan yi amfani da BBC da kuma Voice of America domin jin yanayin da duniya ke ciki, sannan nakan yi amfani da social media kamar Facebook kamar X na Twitter.

Nafi son lokaci daga karfe 2. Domin na kanyi amfani da wannan lokaci dan domin hutawa. Nakan danyi amfanida wannan lokaci don yin bacci.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fanka a rufin ɗaki da muka sanya shi domin zafi. Yanayi za fi bayi mana daɗi. Muna amfani da fanka don samun sauƙi.

Na fi son wasan ƙwallo. Ina wasan, ina son wasan ƙwallo, in kalla ko kuma in buga shi. Duka waɗannan wasanni ne da nake so.

Muna da bokiti daban daban a cikin gida. Akwai wanda muke ajiyar ruwa cikinsa, akwai wanda ake wanka, akwai wanda ake wanke-wanke da dai sauransu.

Ina raba ayyuka ga waɗansu. Waɗansu lokuta ayyuka sukan min yawa, ta yadda ba zan iya ayyukanni kaɗai na gaba ɗaya ba. Sabida haka sai na rarraba su a tsakanin shauran abokai, abokanan hulɗa.

Mukan karɓi baƙo da darajawa da martaba, domin mu baƙo a wajen mu abin karramawa ne abin kuma so ne a kowane lokaci.

Ba na riƙe riga a aljihuna. Galibi na kan yi amfani da aljihu ne wajen ajiye wa ƴan su abubuwa kamar kuɗina na kan ajiye shi cikin aljihuna ko kuma wani saƙo na musamman.

A'a, ba ma amfani da yunifom a wurin aiki. Domin mu ƴan kasuwa ne, mu kan yi amfani da kayan mu na gida ne mu je mu saida kayayyakin mu a kasuwa.

Nakan ajiye takardun aikina da muhimmanci. Gudun kada wani abu ya salwanta daga cikinsa, nakan alkinta su yadda ya kamata sosai.

Nakan gina dangantaka ta, ta kasuwa ta hanyar mu'amala mai kyau da kuma kiyaye mutunci da kuma gaskiya tsakanin al'umma. Wannan shi ne salo da na riƙe nake amfani da shi wajen gina kasuwa na.

Nakan iya tafiya mai nisa da ƙafa. A ƙalli nakan iya tafiyan kilomita biyar cur a ƙasa ba tare da na hau abin hawa ba.

Nakan tuna yanayin yadda muke ƙiriniya a lokacin yaranta. Mu ɗauki taya mu gara mu fita da gudu. Ƙiriniya ire-ire irin lokacin yaranta nakan tuna shi daga lokaci zuwa lokaci.

Eh ina son kallon wata da da dare. A lokacin da dare ya tsara ko kuma lokaci farkon dare, wata takan fito ta yi kyau gwanin ban sha'awa.

Muna samun horo a wurin aiki sosai sosai. Ana ko ƙara ana ƙara mana training horo sosai a wurin aiki don ganin mun ƙware sosai-sosai a kan abin da ya kawo mu guri.

A na fi son, na fi son, na fi son AC. Idan da halin AC na fi son AC amma dai yanzu da fanka nake amfani. Amma AC ya fi daɗi, na fi son AC.

Na fi son tufafin auduga. Na fi son tufafin auduga shi ne wanda muka fi amfani da shi a wannan yankin namu. Silki ba sosai ake amfani da shi a wajen mu ba.

Hayaniya yana damu na matuka, kuma bana sonsa. Bana son zama duk inda hayaniya yake domin yana bani, yana bani wahala.

Na fi son zama a kujera. Ba mu cika son zama a kan tabarma ba, sai idan za'a yi hira ko kuma idan ana ɗan tattaunawa wacce ba ta da yawa.